Eh ina zama a kan gwiwa, ina zama a kan gwiwa amma gaskiya ba ko doshi ba, sai dai a cikin sallah ko kuma duk lokacin da nake jin kama ina so in sa gwiwata a ƙasa ko a ɓula. Nakan yi hakan, amma ba kowane lokaci ba ne gaskiya nake zama a kan gwiwa. Amma in dai aka ce a lokacin sallah ne lokacin ibada, so ina zama a kan gwiwata sosai. Amma in dai kuma ba lokacin ibada ba ne ba lokacin sallah ba ne, gaskiya ban cika amfani da gwiwata wajen zama ba. So na zauna a kan ɗuwawu na, yafi yi abun nan sosai gaskiya.

Eh, ina yin kiran bidiyo a WhatsApp. Ina yin kiran bidiyo sosai ma musamman ma muddin muke harkar kasuwanci. To wani kostoman naka zai kira ka a bidiyo don kuyi cike ko abuna. Musamman da yake abokan nan kasuwancin ba a nan gida suke ba, ƙasashen waje suke. To ko da wacce magana ce gaskiya a WhatsApp. To kuma dai a WhatsApp ɗin sauda dama kiran bidiyon zai fi ku yi magana. Maganin kyewa, yin maganin kyewa da ake fama da ita. Gaskiya kiran bidiyo yana da amfani sosai. Yana da matuƙar muhimmanci wajen zamantakewa, wajen harkar sadarwa gaskiya. Sai bidiyo yana da amfani sosai. Tun da, sai dai mu gode wa Allah tun da wannan zamani ya zo mana da bidiyo gaskiya sai dai mu gode wa Allah saboda abin yana da matuƙar daɗi, yana da matuƙar muhimmanci. Ace kamar kuna wata duniya amma kuma abin sai ya zama kamar ga ka ga mutum. Kamar waje ɗaya kuke in dai kuna amfani da bidiyon nan. Abin da kake cewa, abin da kake duka yana ganinka. Shine gaskiya bidiyo yana da amfani sosai wajen harkar sadarwa. Musamman ma ga masoya ko kuma iyalai ko kuma harkar kasuwanci. Ko dai halan da ake ciki gaskiya yin bidiyo yana da amfani sosai. Yana da matuƙar muhimmanci wajen sadarwa, wajen zamantakewa, wajen kasuwanci gaskiya sai dai kawai mu gode wa Allah.

Eh ina shan madara gaskiya, ina shan madara sosai ma. A ina shan madara sosai, yanzu haka ina da madara babu to ko madara ko ta gari ko ta ruwa duka babu wacce bana ma'amala da ita gaskiya. To akwai wata, wacce muke cewa majinar bature ina siya kodayaushe, jiya na sha ta sosai. Ina haɗa custard powder yanzu hakan ina da ita. To ko ita ko ta gari ta awo ko kuma ta gari ta sachet duka babu wacce bana sha gaskiya. A'a duka babu wacce bana sha, ko ta gari ko ta awo ko ta gari ta sachet. Dukkanansu kowacce ba wacce bana sha. Madara tayi saboda ƙara lafiyarda ajikin bil adama saboda tana da daɗi. Ko ita kaɗai ka sha ba sai ka ci abinci mai nauyi ba, za ta biya maka buƙata sosai ma.

A'a, yawan danginmu gaskiya yana da yawa. A'a, yawan danginmu gaskiya yana da yawa. Shi ne gaskiya abun da bature yake cewa extended family. Family ne mai rassa, mai rashin adewa gaskiya muna da yawa. So ko ƙannan babata, ƙannan babana dukkanmu muna da yawa gaskiya. Babana ma sun kai susu wajen goma. To kowanne da ƴan sa, kowanne da jikokinsa. Abun nan gaskiya yawan danginmu muna da yawa sosai. A'a, yawan danginmu muna da yawa sosai. Muna kuma kowa in Allah da, ana nema kuɗi, ana nema arziki, ana nema ilimi. Sedai kawai mu gode wa Allah.